Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri amma ba koyaushe ba. Wani lokaci ina sauri sosai musamman idan abin da zan rubuta yana cikin zuciyata sosai. Idan na fahimci abin da zan faɗa, hannuna yana tafiya da kansa. Rubutu yana fitowa ba tare da wahala ba. Amma idan ban shirya ba ko kuma ina tunani, rubutun yana tafiya a hankali. Wani lokaci sai in tsaya, in goge, in sake rubutawa. Wannan abu ne na kowa. Ba kowa ne yake buga rubutu da sauri a kowane lokaci ba. Akwai lokuta da nake buga rubutu da sauri kamar idan ina chatting da abokai ko ina aika sako ta WhatsApp. A irin wannan lokacin bana damuwa da kuskure sosai. Abin da ya fi muhimmanci shine a fahimci abin da nake so in faɗa. Amma idan rubutu na aiki ne kamar rubutun ofis ko wani abu mai muhimmanci, sai in rage gudu. Ina duba haruffa, ina gyara kalmomi domin kada a samu kuskure. A nan ba sauri nake nema ba, inganci nake nema. A gaskiya buga rubutu da sauri abu ne da ake koya da lokaci. Yawan amfani da waya ko kwamfuta yana taimakawa sosai. Da farko mutum yana wahala amma daga baya hanaye suna saba rubutu yana fitowa da sauri. Don haka Hamsata ita ce, "Eh ina buga rubutu da sauri amma ina san lokacin da zan yi sauri da kuma lokacin da zan yi a hankali." Wannan shi ne abin da ya fi dacewa.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum amma gaskiya ba wai kullum sai na yi da tsari daya ba. Wani lokaci addu'a tana zuwa da baki, wani lokaci kuma tana fitowa ne daga zuciya kawai. Addu'a ba dole sai ta zama dokuwa ko mai wahala ba. Abin da ya fi muhimmanci shine gaskiya da take cikin zuciya. A yawancin lokuta ina yin addu'a da safe da zarar na tashi daga barci kafin na fara wani abu sai in ce na gode wa Allah da ya rayar, da ya raya ni. Wannan addu'a ce mai sauƙi amma tana da muhimmanci sosai domin ba kowane ya kwanta ya tashi ba. Don haka ina ganin godiya ita ce farkon komai. Sa'annan kuma ina yin addu'a kafin in fita daga gida ko dan ko da zan je aiki ne, makaranta ko wata tafiya. Ina rokon Allah ya tsare ni, ya sanya alheri a gabana ya kuma kare ni daga shari. Wannan yana sa zuciya ta ta yi sanyi saboda na san na miƙa lamurana ga Allah. A rana kuma wani lokaci ina yin addu'a ba tare da wani dalili na musamman ba. Idan wani abu ya dame ni ko na ji damuwa sai in yi addu'a a raina. Wani lokaci ina tafiya ne kawai sai in tuna da wani abu sai in ce "Ya Allah ka taimake ni." Wannan ma addu'a ce. Ba sai mutum ya zauna wuri ɗaya ba ya daga hannu ba kafin ya yi addu'a. Addu'a tana iya kasancewa a ko ina, a cikin mota, a kan hanya, a wurin aiki kuma a lokacin da mutum yake shi kadai. Allah yana jin kome, ko ka faɗa da murya ko ba ka faɗa ba. Akwai lokuta da nake yin addu'a da dare kafin barci. A wannan lokacin ina tunani game da abin da ya faru a rana. Idan na yi kuskure ina rokon Allah ya gafarta mani. Idan na gan alheri ina godiya. Idan kuma akwai abin da nake so sai in roƙa cikin ladabi. Gaskiya ne ba zan ce kullum addu'a tana da yawa ba. Wani lokaci mutum yana gajiya, wani lokaci kuma a hankali yana cike da tunani. Amma ko a irin wannan lokaci ko da addu'a daya kacal mutum ya yi yana da kyau. Abin da ya fi muhimmanci shine kada a manta da Allah gaba daya. Addu'a tana taimakawa mutum sosai, tana sa zuciya ta yi natsuwa, tana rage damuwa, tana sa mutum ya ji ba shi kadai ba ne ko da babu wanda ya fahimce ka. Ka san Allah yana tare da kai yana jin ka. A wasu lokuta ina yin addu'a ba wai don kaina kaɗai ba har da iyalina, abokaina da mutanen da nake mu'amala da su. Ina rokon Allah ya ba su lafiya, ya ba su arziki ya kuma shirya da mu baki ɗaya. Wannan yana sa mutum ya kasance mai tausayi da ƙaunar alheri ga wasu. Wasu mutane suna tunanin addu'a sai idan suna cikin matsala. Amma a ganina addu'a tafi kyau idan na yi a kowani hali. A lokacin farin ciki da bakin ciki, a lokacin sauƙi da wahala domin addu'a tana nuna cewa mutum yana dogara ga Allah a kowane lokaci. A rayuwa abubuwa ba kullum suke tafiya yadda muke so ba. Wani lokaci muna shirin abu amma sai ya canja. A irin wannan lokaci addu'a tana ba ka karfi ka karɓa abin da ya faru ka ci gaba da rayuwa ba tare da ka fidda rai ba. Don haka idan aka tambaye ni kana yin addu'a kullum? Zan ce eh ina yin addu'a kullum amma ba lallai sai ta zama irin da ya ba. Wani lokaci.

Kana da dabar gida? Eh, ina da dabar gida kuma gaskiya ina son dabar gida sosai. Dabar gida tana kawo farin ciki a cikin gida, tana kuma sa mutum ya ji ba, ba shi kaɗai ba ba ko daba ƙarama ce, tana iya sauya yanayin gida gaba gida. A yanzu, dabar gida da nake da ita ba wata dabar mai wahala ba ce. Dabar da mutum zai iya kula da ita cikin sauƙi. Ina ganin muhimmiyar magana ita ce mutum ya san irin dabar da zai iya kula da ita kafin ya ɗauko ta. Saboda dabar ma tana buƙatar kulawa, abinci da lokaci. Lokacin da nake gida, dabar gida tana sa ni jin dadi. Wani lokaci ina gajiya daga aiki ko tunani amma idan na gan dabar tana wasa ko tana zagaye ni, sai in ji zuciya ta, ta yi sanyi. Dabar gida tana rage damuwa sosai ko da ba ta yi magana ba. Kula da dabar gida yana koya wa mutum haƙuri da tausayi. Dabar ba ta iya magana ba amma tana nuna buƙatar ta ta hanyar halayya. Idan tana jin yunwa, za ka gane. Idan tana buƙatar kulawa, za ka lura. Wannan yana sa mutum ya zama mai lura da abubuwa. Akwai lokuta da dabar gida ke buƙatar tsabta sosai. Sai a wanke wurinta, a ba ta abinci a kan lokaci a kuma tabbatar tana cikin ƙoshin lafiya. Wannan wani nauyi ne amma nauyi ne mai daɗi. Domin duk kulawar da ka ba dabar, tana mayar maka da ita ta hanyarta. Wasu mutane suna ganin dabar gida kamar wasa ne kawai amma a gaskiya, dabar gida kamar wani dan gida ne. Idan ka ɗauko ta, dole ka ɗauki alher, alha-- alhakinta. Ba kyau mutum, ba kyau mutum ya ɗauko dabar daga baya ya watsar da ita saboda gajiya ko rashin lokaci. A wasu lokuta, ban da dabar gida yanzu, na taɓa rayuwa a gida da ake da dabar. Wannan ya sa na saba da dabbobi tun ina ƙarami. Dabbobi suna koya wa yara ƙauna da kulawa tun da wuri. Yaro da ya taso da dabar gida yana koya yadda zai kula da wani abu da ba kan sa ba. A, ba kowa ne yake son dabar gida ba kuma hakan ba matsala ba ce. Wasu mutane ba su da lokaci, wasu kuma ba sa jin dadin dabbobi. Amma ga wanda yake son dabar, yana da kyau sosai. Matukar zai iya kula da ita yadda ya kamata. A gare ni, dabar gida ba wai don nishaɗi kawai ba ce. Tana kuma zama aboki ko da babu wanda zan yi magana da shi. Kasancewar dabar a kusa tana sa mutum ya ji kwanciyar hankali. Hakarshe, idan an tambaye ni kana da dabar gida? Zan ce eh kuma ina jin dadin hakan. Amma ina ganin kafin mutum ya yanke shawarar ɗaukar dabar, ya kamata ya tambaye kansa ko yana da lokaci, haƙuri da kulawa. Idan amsar ta kasance eh, ta dabar gida za ta zama albarka ta rayuwarsa.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh, kula da gashi abu ne mai muhimmanci sosai. Ba wai don kyau kawai ba harma don lafiya. Ni kaina ina ƙoƙarin kula da gashina kullum. Domin gashi yana nuna yadda mutum yake kula da kansa. Da farko abunda nike yi shine wanke gashi akai akai ba kullum ba amma sau biyu zuwa sau uku a mako. Yin wanka yana cire ƙura da datti yana kuma sa gashi yayi laushi da ƙarfi. Amma ba sai an yi amfani da sabulu mai ƙarfi ba, sai, sai man gashi ko shampoo mai kyau wanda ba zai busar da gashi ba. Bayan wanke gashi, man gashi na da muhimmanci ina amfani da man gashi domin yayi laushi, ya hana bushewa kuma yasa gashi yayi ƙarfi. Wannan abu ne da kowa zai iya yi musamman idan gashinsa yana bushewa ko yana da sauƙin karyewa. Haka kuma gashi yana buƙatar gyara lokaci zuwa lokaci. Ni kaina ina yanka gashi ko gyara shi a kowane wata ko fiye da haka. Wannan yana sa gashi ya kasance cikin tsari, ya guje wa, ya guje wa karyewa ko ga, gajarta ba da gangan ba. Haka kuma idan kana son gashi yayi kyau, gyaran gashi yana da matuƙar amfani. Wani abu kuma da nake yi shine tausa gashi. Ina shafa man gashi a hankali daga tushe har zuwa ƙarshen gashi. Wannan yana motsa jini, yana sa gashi girma da kyau yana kuma yana sa fa, fatar kai ta ji daɗi. Ta hanyar tausa, kai mutum yana samun natsuwa da kwanciyar hankali. Bugu da ƙari, ina kauce wa abubuwan da ke cutar da gashi. Misali, rashin wanka dogon lokaci, amfani da shampoo mara kyau ko tunanin amfani da wutar gashi kamar iron ko blow dryer. Duk waɗannan na iya, na iya sa gashi ya karye ko bushewa sosai. Don haka ina ƙoƙarin yin hankali da abun da nake yi da gashina. Haka kuma abinci mai kyau yana taimakawa gashi. Idan mutum yana cin abinci mai lafiya, mai gina jiki, gashi zai yi ƙarfe. Abinci mai furotin, mai furotin, bitamin da ruwa mai yawa yana sa gashi yayi kyau sosai. Saboda haka kula da gashi ba kawai na waje bane harma na ciki. A wasu lokuta musamman idan gashi yana da tsawo ina amfani da kayan gyaran gashi na musamman. Wannan yana sa gashi yayi laushi, yayi tsantsi kuma yafi sauƙi a gyara. Amma idan ba a dade da kayan ba gashi zai iya yin kyau har yanzu idan an kula dashi da kyau. A ƙarshe, kula da gashi abu ne mai sauƙi idan mutum ya dage. Ba wai kawai don kyau ba harma don lafiyar kai da jin daɗi. Ni kaina kula da gashina yana sa ni jin ƙwanciyar hankali, yana sa ni natabbace kuma yana sa gashina ya kasance mai kyau a kowane lokaci. Don haka idan ake tambaye ni yaya kake kula da gashin ku, zance ina wanke gashi akai akai, ina amfani da man gashi, ina gyara shi lokaci zuwa lokaci, ina tausa gashi, ina kauce wa abubuwan da ke cutar da gashi. Sannan ina cin abinci mai lafiya. Wannan hadin ne ke sa gashi na ya kasance cikin koshin lafiya.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske. Gaskiya ɗaki mai haske yana sa mutum ya ji natsuwa da kwanciyar hankali. Ba wai kawai don kyau ba ne, har ma don jin daɗi da yanayi mai kyau a gida. Na farko, ina amfani da fitila mai kyau. Fitila tana da matuƙar muhimmanci domin tana sa ɗaki ya bayana sosai. Ba lallai sai fitila mai tsada ba. Abu mafi muhimmanci shine ta haska ɗaki sosai ba tare da kankama ido ba. Sannan ina amfani da hasken rana. Idan rana ta fito ina buɗe tagogi da labule. Hasken rana yana sa ɗaki yayi laushi yana kuma kawo yanayi mai daɗi. Hasken rana yana taimakawa mutum ya yi natsuwa kuma ya rage gajiya. Buga da kari, na kula da launin bangon ɗaki. Launin bangon da ke haske yana taimakawa ɗaki yayi fadi da haske. Misali, fari ko launin shuɗi mai haske suna sa ɗaki yayi kyau sosai. Wannan abu ne mai sauƙi amma tasiri sosai. Haka kuma ina tsaftace ɗaki a kai a kai. Daga mara tsafta zai rufe haske ko da an sa fitila mai kyau. Saboda haka tsaftace ɗaki yana da muhimmanci. Yana sa abubuwa su bayana yana sa ɗaki yayi kyau sosai. A wasu lokuta ina amfani da abun ado mai haske. Wannan zai iya zama labule masu laushi, hotuna a bango ko wasu kayan gida da ke haskaka ɗaki. Abun da ya fi muhimmanci shi ne kada kayan ado su yi yawa har su rufe haske. Abu mai sauƙi amma mai tasiri. Haka kuma ina kula da yanayin ɗaki. Misali, idan ɗaki ya cika da abubuwa sosai yana iya rufe haske. Saboda haka ina ƙoƙarin ajiye abubuwa a wuri daya da tsafta. Wannan yana taimakawa ɗaki ya zama mai haske da kwanciyar hankali. A ƙarshe, ɗaki mai haske yana sa mutum ya ji farin ciki, yana sa kwanciyar hankali lokacin aiki, hutu ko karatu, yana kuma sa mutane su ji daɗin zama a gida. Don haka kula da hasken ɗaki abu ne mai muhimmanci a rayuwa. Don haka idan aka tambaye ni kana son ɗakin ka yayi haske? Zan ce eh, ina son ɗakina yayi haske sosai saboda yana sa ni jin daɗi, natsuwa da ƙwanciyar hankali. Ina amfani da fitila, hasken rana, launin bango, tsafta, kayan ado masu haske da kuma daidaita abubuwan cikin ɗaki domin samun wannan haske. Kafin in gama, ayi abubuwa ma masu sa ɗaki suyi haske shine fentin bango. In ka sa fenti mai kyau kuma ka sa fenti da ya dace da ɗakin ka sai ka gan ɗaki yayi haske. Kuma sharewan ɗaki da goge wasu wuraren zama da goge saman silin shima yana sa ɗaki yayi haske. Duk abun da ya hada hada tsafta yana sa ɗaki yayi haske. Tsafta ma ya nuna kai ba mai son datti ba ne kuma kai mai son haske ne. Haka na gode domin lokacin nan na yi magana kuma da fata duk abubuwa da na gaya za su amfana da ku. Na gode sosai.

Wana 'ya'yan itace kaka fi so? Eh, idan aka tambaye ni wane 'ya'yan itace nake fi so, gaskiya abune mai sauƙi amma kuma yana da yawa. Akwai 'ya'yan itatuwa da dama masu daɗi. Amma idan zan zabi ɗaya ko biyu, zan ce inabi da ayaba. Inabi da ayaba suna cikin na farko. Na farko inabi. Inabi yana da daɗi sosai kuma yana da laushi. Ana iya ci shi haka kawai ko a saka a salad ko a yi ruwan 'ya'yan itace da shi. Gaskiya, inabi yana kawo natsuwa a baki lokacin da ake ci. Har ma yana da kyau ga lafiya saboda yana da abubuwan gina jiki da yawa. Sannan kuma ayaba. Ayaba abu ne mai sauki amma mai daɗi. Ba wai kawai ana ci ba ne. Har ma yana sa mutum ya ji ƙarfi idan an ci da safe ko lokacin da ake gaji. Ayaba yana da sauƙin samu a kowane lokaci kuma yana sa mutum ya ji daɗin rayuwa. Amma ba wai inabi da ayaba kaɗai ba ne. Ina son mangwaro musamman lokacin da yake da tsami da ɗan zaƙi. Mangwaro yana kawo ɗanɗano na musamman yana kuma sa mutum ya ji daɗi sosai. Wani lokaci idan na ci mangwaro, ina tuna lokacin yara. Lokacin da muke fita mu ɗebo mangwaro a gonakai. Haka kuma ina son lemon tsami da kuma kankana. Lemon tsami yana sa ruwan lemu mai daɗi. Kankana kuma yana sa lokacin zafi yayi sauƙi. Wannan yana nuna yanda 'ya'yan itatuwa ke kawo jin daɗi a rayuwa. A gaskiya, ina ganin 'ya'yan itatuwa suna da muhimmanci a rayuwa. Ba wai kawai dan daɗinsu bane, har ma dan lafiya. Suna sa jiki ƙarfi, suna kawo ruwa a jiki kuma suna sa mutum ya ji natsuwa. Har ila yau, 'ya'yan itatuwa suna tuna mun da yara. Lokacin da muke yara, muna fita mu ɗebo itatuwa daga gonake ko kasuwa. Muna wasa, muna dariya. Wannan yana sa tunanin yara ya dawo kuma yana sa zuciya ta yi sanyi. Dan haka, idan an tambaye ni wane 'ya'yan itace kake fi so, zan ce inabi, ayaba, mangwaro, lemon tsami da kankana suna cikin itatuwan, 'ya'yan itace da nafi so. Amma gaskiya duk 'ya'yan itatuwa masu daɗi suna da kyau. Abin da yafi muhimmanci shine, ci su cikin natsuwa da jin daɗi. A ƙarshe, 'ya'yan itatuwa suna kawo farin ciki da lafiya. Amma gaskiya duk 'ya'yan itatuwa masu daɗi suna da kyau. Abin da yafi muhimmanci shine, ci su cikin natsuwa da jin daɗi. Idan mutum yana son lafiya da jin daɗi, yana da kyau ya ci 'ya'yan itatuwa a kowane lokaci. 'Ya'yan itatuwa kuma ba dai waɗannan da mu lifsaftas bane ba kawai. Akwai da dama, da dama. Akwai su apple, akwai su cucumber, akwai su, eh, akwai su pineapple da dai sauransu. Duk su ma suna sa jiki ya ji lafiya kuma suna sa kyau ya ji. Na gode sosai da sauraron wannan maganata. Ina fatan ta sa ku tuna da 'ya'yan itatuwa da kuke so kuma ta sa ku son cin su dan lafiya da jin daɗi. Na gode.

Sau nawa kake wanke tufafi? Assalamu alaikum. A yau, zan yi magana ne a kan wanke tufafi, wani abu da kowa ke yi a gida. Tambayar ita ce: sau nawa kake wanke tufafi? Wannan abu ne mai sauki, amma yana da matuƙar muhimmanci. Tufafi masu tsafta suna sa mutum jin dadi, suna kuma tsawwata rayuwar tufafin. Ni kaina, ina ƙoƙari wanke tufafi sau biyu a mako. Wannan na taimakawa tufafi, su kasance masu tsabta da kyau. Amma ba koyaushe ne hakan zai yiwu ba. Wani lokaci tufafi sun taru, ko kuma wani lokaci, bana da lokacin yin wanka. A irin wannan lokaci, sai na tara tufafi kaɗan, na wanke su duka a lokaci guda. Haka kuma ina rarraba tufafi kafin wanka. Wani lokaci, na raba tufafi fari da na launi domin kar su jike juna ko su canza launi. Wasu tufafi suna da laushi sosai, kamar kayan makaranta, ko kayan ofis. Sai in wanke su a hannu. Wannan yana sa tufafi su daɗe suna da kyau. Kayan yau da kullum kuwa, na iya amfani da na'ura mai wanke tufafi. Yayin wanka, man wanke tufafi yana da matuƙar muhimmanci. Na amfani da man wanke ba zai lallata tufafi ba. Wasu lokuta, musamman idan tufafi sun yi datti sosai, sai in ƙara man wanke mai ƙarfi amma a hankali domin kada ya lalata kayan da suke fi tsada. Bayan wanke tufafi, busar da su yana da muhimmanci. Idan rana ta fito, nakan busar da tufafi a rana domin su yi laushi da kyau. Idan rana ba ta fito ba, sai na busar da su a inuwa. Wannan yana hana tufafi lallacewa, kuma yana sa, su yi tsaho a rayuwa. Haka kuma wanke tufafi yana koya wa mutum hankuri da tsari. Ba sai ka gama wanke tufafi a minti goma ba. Dole ka tsara abubuwa, ka rarraba tufafi, ka kula da man wanka, man wanke, ka tabbatar da tsafta. Wannan yana koya wa mutum yadda zai kula da kansa da tsafta a gida. Wasu lokuta, wanke tufafi na zama dama ga tunani. Yayinda nake wanke tufafi, zan iya tunani game da rayuwa, aiki ko kuma abubuwan da suke faruwa a baya. Wannan wani lokaci ne mai kyau domin samun natsuwa da kwanciyar hankali. Buga da kari, ina lura da lokacin wanke tufafi. Wasu lokuta, idan tufafi sun yi datti sosai, nakan yi wanke nan take. Amma idan ba su da yawa, ko ba su da datti sosai, zan injira har zuwa ranar da zan wanke duka. Wannan yana sa aikin ya fi sauƙi, kuma baya cika wahala. Haka kuma ina kula da tsarin kayan wanke. Kayan da suka fi tsada, ko masu laushi sosai, na wanke a hankali a hannu. Kayan yau da kullum kuma na iya amfani da na'ura. Wannan yana taimakawa tufafi, su kasance masu kyau, su kuma tsawaita rayuwar su. Wanke tufafi ba kawai aiki bane, amma yana koya wa mutum kulawa, tsari da natsuwa. Yana sa tufafi su kasance masu kyau da tsaho.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Assalamualaikum. Eh, kiyaye lafiya abu ne mai muhimmanci sosai. Ba wai kawai don mu guje wa rashin lafiya bane, har ma don mu ji dadi a rayuwa. Ni kaina ina ƙoƙarin yin abubuwa da dama don kiyaye lafiya ta jiki da hankali. Na farko, ina cin abinci mai kyau. Abinci mai kyau yana da matuƙar tasiri a jikin mutum. Ina ƙoƙarin cin kayan lambu, ƴa'ƴan itatuwa, hatsi da abinci mai furotin. Wannan yana sa jiki ya samu ƙarfi yana kuma hana kamuwa da cututtuka. Sannan ina shan ruwa mai yawa. Ruwan jiki yana taimakawa dukan sassan jiki su yi aiki yadda ya kamata. Idan mutum bai sha ruwa ba, jiki zai ji gajiya, fata ba ta da kyau kuma zai fi sauƙin kamuwa da rashin lafiya. Bugu da kari ina motsa jiki a kai a kai. Ba lallai sai an je gym ba amma motsa jiki kamar tafiya, gudu ko wasan motsa jiki a gida yana taimakawa zuciya, tsokoki da jijiya. Motsa jiki yana sa mutum jin daɗi sosai, yana rage damuwa kuma yana sa barci ya zo da kyau. Haka kuma ina kula da tsafta. Wanke hannu kafin cin abinci, tsaftace muhalli da wanke tufafi suna da matuƙar muhimmanci. Tsafta tana rage yiwuwar kamuwa da cututtuka tana kuma sa mutum ya ji kwanciyar hankali. Ina kuma ƙoƙarin hutu da barci mai kyau. Barci yana taimakawa jiki ya huta, zuciya ta tanatsu da kuma ƙwaƙwalwa ta yi aiki yadda ya kamata. Ina ƙoƙarin kwanciya da safe da dare a lokaci mai kyau kuma in samu isasshen barci. Bugu da kare ina guje wa abubuwan da ke cutarwa kamar shan taba sigari ko shan abubuwa masu guba. Wannan yana da matuƙar tasiri a lafiyar jiki. Har ma ina guje wa abinci mai kitse sosai da sukari mai yawa. Wannan abu kuma-- wani abu kuma ina yin gwaje gwaje a lafiya-- da lafiya lokaci zuwa lokaci. Wannan yana taimakawa gano cututtuka da wuri kafin su yi yawa. Har illa yau idan na ji ciwo ko rashin lafiya ina ganin likita nan da nan. Haka kuma ina kula da hankalina. Ina ƙoƙarin rage damuwa yin-- ina ƙoƙarin rage damuwa da yin addu'a da samu lokaci na hutu. Lafiyar hankali tana da tasiri sosai ga jiki. Idan hankali ya natsu, jiki yana aiki sosai kuma mutum yana jin daɗi. Wasu lokuta ina yin abubuwan nishaɗi da wasanni. Wannan yana sa zuciya ta tanatsu, yana rage gajiya kuma yana sa mutum jin daɗi sosai. Lafiya ba wai kawai daga jiki bace har ma daga zuciya da hankali. Don haka idan aka tambaye ni me kake yi don kiyaye lafiya? Zance ina cin abinci mai kyau, ina shan ruwa, ina motsa jiki, ina tsafta, ina hutu da barci mai kyau, ina guje wa abubuwan da ke cutarwa, ina yin gwaje gwaje lokaci zuwa lokaci kuma ina kula da hankalina. Na gode sosai dan wannan lokacin.